E ina amfani da SauroNet saboda, a SauroNet yana taimakawa wajen ƙaurace wa cizon sauro. Kuma yanzu haka da nake maganan nan ina cikinsa. Saboda yin amfani da shi ne kaɗai zai kiyaye ka daga cizon sauro don zama lafiya.

Ƙwarai da gaske wani lokacin na kan iya jurewa barkono mai yaji, amma didda cewa hakan ya kan iya bani matsala a dubura ta yayinda zanje bahaya. Idan nayi amfani da barkono mai yaji sosai, na kan iya samun wannan matsala. So amma kuma na kan iya daurewa inci abinci da mai barkono mai yaji sosai.